Abin sha da na fi so gaskiya, na fi son shansu, soɓo rodo da lemon gila. Su suke mun daɗi, nake jin daɗin shan su. Soɓo rodo da lemon ginger sune abin da na fi son sha nan zuwa gaskiya kam.

Da daddare nake kwana, gaskiya wuraren ƙarfe sha biyu, sha biyu nake yin kwana. Wani lokacin kuma idan na gaji sosai ina yin kwana tun da mangariba, bayan sallar mangariba. Amma nagi yun kwana ƙarfe goma ko sha ɗaya ko sha biyu.

A'a, bana sanya safa kullum gaskiya. Don in ka ganni da da safa sai lokacin sanyi yayi shine nake sanya safa kullum. Amma ba lokacin sanyi ba, lokacin zafi ne bana sanya safa. Koda sau ciki nake sakawa ma bana amfani da safa kwata-kwata nikam.

Eh gaskiya ina son ɗaukan hoto sosai, saboda ɗaukan hoto na burge ni. Ina ɗauki hoto, na shiga wayana ina dubawa. Gaskiya ɗaukan hoto na burge ni sosai, sosai. Ina jin daɗin ɗaukan hoto kam sosai, sosai wallahi.

Gaskiya, abubuwan da nake siya daga kasuwa suna da yawa. Ina siyan kayan miya daga kasuwa, ina siyan nama daga kasuwa, ina siyan shinkafa daga kasuwa, ina siyan wake daga kasuwa, ina siyan burgu daga kasuwa, ina siyan ɓera daga kasuwa, ina siyan citta daga kasuwa. Nawa zai siyan abubuwai dai ake amfani dashi a gidan in aƙa kira ana buƙata ko ya ƙare ina tahowa dashi daga kasuwa.

Gaskiya inda nake son ziyarta ƙasa mai tsarki ne. Ina son ziyartar Makkah, ina son ziyartar Dubai, ina son ziyartar Qatar, ina son ziyartar Kuwait. Kai ƙasashe dai da yawa dai. Amma ni wannan da na fara safa wa farko su nafi so in fara ziyarta gaskiya kan. Nafi jin daɗin garin, ban dai taɓa zuwa ba amma ni na san garin suna da daɗi yanayin da nake gani.

Ina amfani da matashi guda biyu da su nake bacci ko ina jin daɗin bacci da su. Don gaskiya guda biyu nake amfani da shi, ba guda ɗaya ba, inajin daɗin kuma amfani da guda biyunnan, haka nake bacci ɗaya akai na guda biyu a kaina in kwanta kaji barcin harda minshari.

Eh wallahi ina iya yin yawo sosai. Ma ni yawo na ma. Dan yanzu za ka iya gani na a nan, anjima ka ganni a can, anjima ka ganni a can. Ba inda bazaka iya ganina ba. Gaskiya ina iya yin yawo sosai gaskiya kam, ina iya yin yawo.

Gaskiya idan na kamu da mura mura ba ta mun daɗi. Ni ma ba na mata da daɗi. Zuwa nake in sha mata magani, in sha na gargajiya, in sha na bature. Na gargajiya in sha su citta, su kanumfari, su tafarnuwa. Na bature kuma in sha su mixa grip, su procold, su aktift sabida magance muran nan sabida yana sa ni ciwon kai idan mura ya kama ni.

Ina kirar abokin aikina ya tayani mu ƙara aikin sosai. Kokoni kaɗai ma ina amfani da lokaci in samu ƙara aikin, ƙara lsa aikin. Dabbana son zauna da ayyuka a kaina gaskiya.

Kullum nake duba kalanda in san yau nawa ga wata in san yau ranar yaushe ne sabida ɗaukar albashi. Ina duba kalanda kullum, sannan kuwa ina duba kalanda sabida na kusan zama baba. Matana za ta haihu kullum sai na duba kalanda. Saura kwana nawa, gaskiya ma ni maabocin duba kalanda ne.

Gaskiya jakar da nake amfani da shi jakar goyo ne da jakar ratayawa. A nan nake ajiye abubuwa na a ciki da littattafai, takardu, kayan aiki na kan haɗa su a ciki in rataya. Na kan tafi wajen aiki gaskiya da jakar goyo da na ratayawa nake amfani dashi gaskiya kam. Shine.

Eh, ina cin manufofin tallace-tallace gaskiya kan. Ina kallon tallace-tallace, ina zuwa kuma in je in duba a gari in yi amfani da shi gaskiya. Ina cinwa manufofin tallace-tallace gaskiya sosai ma. Ina cinwa abin gaskiya kan sosai.

Gaskiya nafi son miya mai zafi. Idan ka samu miya da zafi, zafan sa ya fi daɗin cin abinci. Ama wani lokacin ko miya mai sanyi kuma shi ya fi daɗi. Saboda wani zubin miyan namu, wani miyan sai ya yi sanyi yake daɗi. Wani kuma miyan da zafi zafin sa yake daɗi. In ya yi sanyi kuma ba shi da daɗi. Ko wane yanayin yadda miyan da aka girka ne.

A'a, bana iya gabatar da rahoto. Hasali ma ban san yadda ake gabatar da rahoto ba. Sai dai in kalla a talabijin ana rahoto. Kwanni ro ba gabatar da rahoto ba ya ma burgeni tallantananma in yi sha'awar yansa. Shi yasa ban iya gabatar da rahoto ba kwata-kwata gaskiya.

Eh ina amfani da ajiyayyen abu amma ba abinci ba wanda yanar gizo gizo ya taɓa ba saboda ai muna tafiye tafiye ne. In kuma fa muka yi tafiya muna wata ɗaya wata biyu waje a rufe. Kuma kaga ƙarya ne ka dawo ka buɗe ka ga baka samu yanar gizo gizo ba. Ko sati ba ka yi tafiya ba, dolanka zaka dawo ka samu yanar gizo gizo. Gaskiya ina amfani da shi.

Eh, ina yin rubutu da sauri gaskiya kam, amma ba sauri sosai ba. Amma dai kam ina yin rubutu da sauri yadda baka tunani don wani zubin ma ina riga malaminmu ma gama rubutu. Dan sabida wani zubin har jiransa nake yi, ya yaddar da alli nima yaga na ajiye biro, haka mauke a tsakanin ni da malamina.

Ba haske a inda nake san cewa hutuna suna nan da yawa, amma na fi so in samu waje da bishiyar mangwaro in zauna da kujera na gawa, na'ura mai magana in kunna waƙa a ciki, in zauna ina nazari, ina shan soɓo na ko ginger, iska na kaɗa ni ina jin daɗin wannan yanayi.

Eh ina kallon inuwata sabida in yamma ta yi za ka ga kana tafiya inuwarka tana biyo ka a baya. Gaskiya eh ina kallon inuwata gaskiya kam sabida in dai yamma ta yi rana ta zo faɗuwa kana tafiya za ka riga kallan inuwanka ne dan sabida inuwan na kama tana gaban ka ne ba wai tana bayan ka ba balle ta na ace sai ka juya baya ka kalla a gaban ka take.

Ina zubda shara ne a cikin leda haka muke tara sharan sannan sai mu je mu ɗaure shi. Sai ka fito ƙofan gida, sai ka ajiye shi a ƙofan gida akwai motan da take zuwa take kwashe shara. Wadda duk ƙarshen wata ake biyan su kuɗi, kuɗin zub da sharan. Kawai idan ka cika ledar ka kawai ka ƙulle shi ka ajiye a ƙofan gida su kawai idan sun fito irin da safe. Duk idan sun fito za su zo duka, gun da suke kwashe shara za su ringa bi suna ɗaukewa.

Eh ina sauraron rediyo sosai sosai, sabida rediyo ma a nan in nake jin labarai me yake faruwa a garina. A'a gwamna me yace, ɗan majalisa me yayi, an sace wani duka dai a rediyo nake ji.

Eh ina iya kirge da vidiyoyi sabida ina wani manhaja wai sunan shi TikTok, wanda aike da basiran ka zaka ƙirƙira abubuwan da mutane zasu so, zasu yi nishaɗi, zasu yi dariya. Gaskiya ina ƙirƙiran bidiyoyi kan sosai sosai.

Gaskiya furen da nafiso, nafison fure me launin ja da kore, saboda idan na kalle shi yana sani nishaɗi. Shi wannan fure, furen na burge ni. Fure me launin ja da kore gaskiya ina son fure sosai sosai saboda yana burge ni yadda ba ka tunani.

Gaskiya yanayin ɗakin da na fi so ina so in ga ɗaki mai girma, wanda da akwai dogon tazara tsakanin gado, da gun da ake sa kaya. Akwai tazara tsakanin banɗaki da gado. Gaskiya ina son babban ɗaki ko mai fenti launin fari haka, ya ɗan ƙawatu da abun ƙawatawa na ado a ɗakin.

Gaskiya ni ba ma abocin zuwa waje da wuri bane. Dan ni na fi son waje ma in je an fara tukuna. Dan ni bana so in je da wuri saboda in zauna jira. Don gaskiya ni ban cika san jira ba. Gaskiya daga baya nake zuwa waje. Ban cika zuwa waje da wuri ba gaskiya ka kwata-kwata. Bana son zuwa waje kam da wuri kwata-kwata.

Kayan marmarin da na fi so ina son kankana, gwanda, abarba, mangwaro, tufa. Sune kayan marmarin da nake so sabida su nake yayyan kawa inhaɗa su waje ɗaya in sa musu suga da madara in sha. Nan nake jin daɗin shan su gaskiya. Su suke burge ni gaskiya kam sosai sosai.

Gaskiya yana karɓar irin aiki sosai, balatana ma in aiki ya cunkushe a wajen aiki nake kiran a wani lokaci ko bana saba kira sosai a wajen aiki. Amma ni ina samun kira sosai sosai daga wajen aiki gaskiya kam ina samun kira sosai.

Eh muna raba abinci da mutane, muna yin sadaka, ana yin zakka ko kuma ka ci abinci da abokinka ku zo gida ku ci ko kuma a dafa a kawo shago ka eba ka ba yaran ka su ɗiba su ci gaskiya muna raba abinci gaskiya kan sosai sosai muna raba abinci kan.

Gaskiya na fi kuzari da safe, saboda idan nayi bacci na tashi idan nayi miƙa kaf kuzarin jikina suna dawowa. Amma da yamman nan rana ta gama dukan ka ga zafi ina zaka samu kuzari. Gaskiya na fi samun kuzari da safe akan da yamma gaskiya kam.

Eh ina amfani da kunnen Bluetooth saboda da shi nake ansa kiran waya. Saboda wayan cika son sa waya a kunne ba saboda yana janyo matsala, yana janyowa ba kaji sosai. A baya ina amfani da abun kunna waya tana aljuhu, tana gefe ka ɗaga ka gama ba wa mutum amsa. Ba zaka ji zafin waya a kunnen ka ba yana amfani da Bluetooth ɗin kunne.

Eh ina son kallon faɗuwar rana mana sosai, irin yamma idan tayi, tayi jan nan kaga yadda zata faɗi da tana ɗan birgi ne idan na kalla sauƙar ta ko faɗuwar rana. Gaskiya ina jin daɗin kallo, daɗin faɗi ya fito ta gabar ya faɗi ta yamma. Ina kallon jin daɗin ya fito ta yamma ya faɗi ta gaba, ya fito ta gabar ya faɗi ta yamma duka.

Gaskiya ina son zama kusa da taga, saboda idan na zauna kusa da taga iska yafi shigowa. Saboda ni ba ni ma'abocin son zafi bane, bana tsoran zafi a jikina, ina zufa sosai. Na fi san waje mai iska. Shisa nake son zama kusa da taga, in buɗe taga inji iska yana ɗan shigowa. Na fi jin daɗi.

Eh ina jin kukan zakara da safe gaskiya, saboda ina ma kiwon zakarun ma. Za ki ji suna kukurukku. Allah! Ina jin kukan zakara da safe sosai sosai saboda ina ma da zakarun ma gaya ma kenan.

Eh ina iya tuƙa mota sabida ina ma doguwan tafiya da mota. Na iya mota, ina tuƙa ta zan iya kaika daga Gombe zuwa Kano, zuwa Legas, zuwa Port Harcourt, zuwa Maiduguri duka. Na iya mota gaskiya kam. Ina iya jan mota, na iya mota sosai sosai gaskiya kam.

Ina ajiye takardun aiki a wajen akwati. Mai lambobin tsaro. A nan nake ajiyewa, saboda bana son wani ya gani ya yi amfani da shi. Ko kuma a kwafa. Ina ɓoye kayana dai iya gwargwado. Ina ɓoye shi a cikin akwati mai sirri, mai lambobi a ciki.

Eh gaskiya ina son abinci mai yaji, inci abinci da ɗan yaji na yafi mun daɗin ci gaskiya. Saboda su shinkafa da wake da mai da yaji, ɗan wake da mai da yaji gaskiya ina son abinci mai yaji sosai gaskiya ina son sa abinci mai yaji ina son sa sosai.

Gaskiya takalmin da na fi son sawa takalmi ne slippers. Wanda bashi da tudu ba bashi da nauyi. Shi ne kaɗai nake jin daɗin yawo da shi in yawo da ƙafa, in je waje mai nisa da shi amma bana sa takalmi mai tudu. Saboda ni takalmi mai tudu ma baya burge ni. Na fi son takalmi slippers ko kuma sau ciki.

Eh ina da wifi a gida, saboda muna connecting ɗin, muna da wani abu da ake ƙiransa da router. Mu muke kamawa muke connecting ɗin wifi. Gaskiya ina da wifi a gidanmu gaskiya. Muna amfani da shi hatta a wajen aikinmu ina amfani da shi gaskiya kam sosai sosai.

Eh gaskiya ina samun horo a wajen aiki. Horo ma mai suna ansa horo. Sabida idan ka makara ana ɗaukan mataki, inkayi laifi ana ɗaukan mataki. Gaskiya ina samun horo a wajen aiki, gaskiya sosai ina samun horo kan sosai sosai.

Gaskiya ina dogon tafiya da ƙafa sosai. Gaskiya, don bayadda ba ta kamawa. In ina da kuɗi, in hau abin hawa in bani da kuɗi ko ina dogon tafiya da ƙafa kan. Don gaskiya ina tafiyar kusan kilomita uku, huɗu, biyar de da ƙafa gaskiya kam ina iya tafiya.

Ina fara aiki kullum nan ƙarfe goma na safe nake fara aiki, in tashi ƙarfe tara na dare nake gama aiki. Safe dai nake fara aiki wuraren ƙarfe goma na safe gaskiya kam shine lokacin da nake fara aiki.

A'a, ni gaskiya bana amfani da mataimakin murya sabida ni da murya ta ɗi nake amfani. Bana amfani da mataimakin murya kwata-kwata sabida ba shela nake yi ba a gari sabida mutane su sanni ba gaskiya ni kwata-kwata bana amfani da shi. Ama dai akwai wanda suke amfani da shi, ni kam bana amfani da shi gaskiya.

Ina share gidanmu sau uku a rana da safe, da rana da daddare nake share gidanmu. Sau uku nake share gidanmu a rana gaskiya, kannan saboda bana son ƙura. Sau uku nake share gidanmu gaskiya. Ka na yin shara da daddare ne? Eh, ni ina yin shara da daddare, ina yin shara da rana, ina yin shara da safe.